Wani launi idanunku suke? Launi idanun mu shine baƙi da fari. Launi idanun ɗan adam ai baƙi da fari ne. Launi idanun mu baƙi da fari. Kowa daga cikin mu launin idanun su baƙi da fari. Fari ne diyawa a ciki, sai baƙi ne kaɗan. Baƙin rawan chef ne, farin kuma shi ya kasance shine yawanci ko kuma abin da ma idon mai. Daga cikin ɗari kashi ɗari kashi saba'in duk fari ne, baƙin shi kashi talatin ne. Shine wannan rawun wannan kwarkwar ɗin wanda aka kalla a baƙi a ciki wanda baƙi da wani shate shate shate shate a ciki. Launi idanun mu, mu baƙi da fari ne.

Yaya kake jagorantar mutane? Yanda nake jagorantar mutane shine riƙe amana da gaskiya. Duk lokacin da ka zama kai ne jarumi, kai ne mai jagorantar mutane, ya kamata ka zama kana da riƙe amana da gaskiya. Badanme Ba don komai ba ya sa aka bani wannan jagoran don gaskiya na da riƙo amana. Wanda ya yi laifi zan ba shi laifi, wanda kuma ya yi gaskiya zan ba shi laifi. Zan Wanda ya yi gaskiya kuma zan ba shi gaskiya. Gaskiya, riƙe jagoran mutane abu ne mai wahala amma ga wanda kuma yake da gaskiya abu ne mai sauƙi. Don adalci tsakanin su, ka nuna musu zaman lafiya. In sun yi faɗa ka yi gaskiya a tsakanin su, ka nuna musu wannan wannan ne, wannan wannan ne, wannan shi ne babba, wannan shi ne ƙarami. Kuma koyaushe in an kawo maka abu ranar biya a waje in kai ka zama kai ne jagoransu, ya kamata ka raba daidai ka ba su don su san darajanka. Gaskiya ina jagorantar mutane wajen nuna musu ayyuka mai kyau kuma yin gaskiya kuma da adalci.

Wani irin miya kika fi so? Ni irin miyan da nake fi so shine miyan yakuwa. Miyar yakkuwa shine miyar al'adarmu. Miya ne wanda yake da ɗanɗano sosai, yake da daɗi sosai. Wanda ake yin shi da yakuwa, da alefo, da albasa, da attaruhu, da tumatur, da gyada kuma da kabewa. Miyan yakkuwa ta kasance shine miyan da tun ina ƙarama al'adanmu ake yin amfani da shi. Al'adan Kanurai. Miya ne wanda in ka ci yana ƙunshe da abu da yawa. Ga attaruhu, ga albasa, ga tumatur, ga gyada, duka ga gyada kuma shi furotin ne, ga vegetables, ga fat an oil duk yana cikin miyan yakkuwa. In ka ci shi daɗi gaskiya miyan yakuwa yana cikin miyan da na fi so sosai. Kuma wanda yawanci shi ne ake yi a gidanmu. Yana gyara jikin mutum sosai. Miyan yakuwa tana da amfani sosai. Wacce in miyan yakkuwa mutum ya ci zai warware jikin shi zai yi kyau, da yake ya ƙunshi da abu da yawa. Gaskiya cin miyan yakkuwa shine na fi so kuma shi na koya tun a al'ada na Kanurai. Kuma shine al'adarmu tun muna ƙanana miyan yakuwa shi aka sa wanda ake ba mu kuma ake nuna mana shi.

Rubutunka yana da kyau? Eh, rubutuna yana da kyau. Rubutuna gaskiya yana da kyau sosai ma. Rubutuna yana da kyau sosai kuma rubutu mai kyau shi ne ya kasance abin da mutane suke ganewa. In rubutunka ana ganewa shine mutane su gane kuma suyi amfani da shi. Ba zan tabamanta ba rubutuna koyacine tin lokacin da nake ƙarama. In nazo gida se a rike hannuna a dinga koya mun yanda zan yi rubutu. Har na fara koya, koya, koya, koya har na girma. Kuma mun saba rubutuna yana da kyau. A class namu in malaminmu zai yi explanation ko zai koyar da mu abin da ya mana na baya in bashi da takardar zai karɓi rubutuna ya ce kawo rubutunki yana da kyau da shi za kalla a dinga fahimtar da mu domin ana ganewa. Rubutun da ba'a ganewa ai bashi da kyau. Dukkan rubutu in ba'a gani bashi da kyau. Rubutu ya kasance ana ganewa kuma ya kasance mai kyau ne. Gaskiya rubutuna yana da kyau. Na samu grade A a wajen rubutu tin ina primary har na yi secondary har na yi WAEC na duk na samu grade A a wajen rubutu dan rubutuna yana kyau sosai.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh ina biyan kuɗi ta waya, don siyan kati na ma a banki da kuɗi na ke siya kuma kuɗin NEPA mu ma ta waya mu ke biya. Haka ko in ka je kanti ma zaka siya abubuwan ka ta waya ne za ka biya kuɗi. Siyan kati, data ko mai ta waya ne kuma ta waya ma kuɗin ka ne za a cire. Domin kuɗin nefa ma ta waya mu ke transfer ma mutumin da suke zuwa su karɓa kuɗin nefa. Kuma in na je kanti zan si siya abu ma ta waya na ke biyan kuɗi. Hai shi yanzu wa ka biya kuɗi ta waya abu ne mai sauƙi ba sai ka riƙe kuɗi da yawa a hannun ka ba. Riƙe kuɗi da yawa a hannu ma ai ta shi hankali ne. In ka ɗauki ATM naka kawai in ka je kanti zaka iya siyan abun da kake so kuma kawai sai dai a cire ATM naka sai ka kalla a wayan ka kuɗi ya ragu. Ni kuɗi ta waya na ke biya gaskiya kuma ina amfani da waya sosai kuma yana taimaka mun ba tare da na riƙe kuɗi da yawa ba.

Kana koyan wata yare? Eh ina koyan wata yare. Ma yaren da nake so in koya yanzu shine Larabci. Larabci ina koyan shi ne tun ina ƙarama a makarantar mu a firamare har na gama sekondiri skul har yanzu na shiga jami'a. Bayan karatun da nake na likitanci daban take kuma shima koyan Larabci shi ya kas shi ne buri na kuma yanzu ma ina koyan Larabci. Larabci ba mutane ɗiyo bane suka sani ƙaranci daga mutane sun iya Larabci amma Larabci shi ne yaren da yake da amfani sosai don turanci ko a ina ma aka koya ko a kasuwa aka koya yanda za ka yi turanci. Amma Larabci yare ne mai tsada, mai mahimmanci wanda in ya iko wanda mutum in ya iya kowa yana kallon shi da daraja. Mu a unguwar mu mutane dayawa suna yin turanci amma Larabci kaɗan ne daga cikinsu sai ya sa ni buri na in koya Larabci shi ne don za ka zama kana da ƙima da mutunci a idon mutane. Gaskiya ina koyan Larabci. Eh yaren Larabci shi ne nake koya yanzu.

Wani irin takalma kake fi so? Takalman da nake fi so shine takalmi flat shoe ba dogo ba. Dan dalilin da yasa nake son takalmi flat shoe shine ni ba guntuwa bane. Dan ni ba doguwa sosai ba kuma ba guntuwa ba. Za a iya ma cewa doguwa bala ce guntuwa ba. Takalmi flat shoe shi nafi so dan takalmi dogo, in ka sa yana kama mutum gajiya, ciwon kafa da sauransu. Amma flat shoe nan daɗin saka. Mun gashi a wajen aikin mu, mamman fi son saka sneakers ke nan wanda ya rufe ƙafan mu ƙasa da sama duka. Mace sneakers ba dogon takalmi bane, shi flat shoe ne takalmin da bashi da tudu. Ni nafi son takalmi flat shoe. Takalma na dukkan ma yawancin su ma flat shoe ne. Ko sallah ma, ko na makaranta, ko na unguwa, ko nan gida ina amfani da flat shoe ne. Bana amfani da takalmi dogo. Takalmi dogo shine na mutum guntu. In mutum shi guntu ne zai iya amfani da takalmi dogo domin ya ƙara ƙanshin. Amma in ga yanzu tsayin ba amfanin saka takalmi dogo dan zai yima bazai maka kyau ba.

Me kake siya daga kasuwa? Abin da nake siya daga kasuwa kullum shine, kuma tsaraba na abin da nake so a kamu a kasuwa shine hijabi mai kyau, himar. Kullum in naje kasuwa abin da nake so kullum ko za ka kalle ni a kasuwa, za ka kalle ni a kantin himar ne. Na fi son siyan himar domin shine abin da muke sawa a wajen aikinmu. Himar doka ne musu a wajen aikin mu kuma a makaranta ma ko islamiya ma himar, a unguwar mu ma yawo da gyale da himar. Domin himar abune mai kyau wanda take rufe jikin mace, wanda take karama mutum daraja da kima, wanda yake sa himar ya fi kima a idon mutane. Kuma ni abin da na fi so kuma abin da nake buri shine kullum in sa himar. Domin gyale ba ta burina sosai, baya daga cikin burina. Kuma mu mun tashi ne sa himar tun muna ƙananan mu muna zuwa islamiya himar ake koya mana sawa. Ana hana mu sa gyale, ana tsoratar da mu da sa gyale. Kullum ana nuna mana mu sa himar. Kuma kullum ni in naje kasuwa himar nake siyowa. Domin shine abin da yake burina sosai ma.

Wani app kake amfani da shi don saƙonni? App ɗin da nake amfani da shi don saƙonni gaskiya shine Facebook ko kuma WhatsApp. Facebook shine wajen da nake haɗuwa da abokanaina wanda manya manya daga cikinsu wanda bani da lambobinsu kawai daga sunansu zan yi zan san yadda wannan ne abokanaina ne ko abokiyaina ne. Amma Facebook wai WhatsApp ke nan ina yin sadartar da saƙonnina sosai ma domin ina tallatar da kayayakina ta WhatsApp. Amma inkaje Facebook ta kasance mutane da yawa wanda sun sanni da wanda ba su sanni ba suna amfani da shi don saƙonni. Kuma Facebook yana da wajen yana ya kasance app ne wanda yake da amfani sosai ga mutane al'umma sosai domin a Facebook za ka tallatar da kasuwancinka wanda bai san ka ba har zai san ka kuma ni gaskiya na saye kaya a Facebook sosai kuma ana amfani da saƙonnina sosai domin ina fahimtar da mutane ina ba su shawara mai kyau mai kyau dai ina bada nasiha sosai a Facebook. Gaskiya Facebook shine abin da nake amfani da shi shine app ɗin da nake amfani da shi don amfanar da mutane.

Wani irin kayan ɗaki kake fi so? Kayan dakin da nake fi so shine kujera da wardrobe da gado da show glass shine fi so domin shine abin da a garin mu al'adamu yawanci yanzu. Amma yarinya aure kujera da show glass da gado da miro dan yana nuna ɗakin yayi kyau sosai. Kaman ma kujeru a falo in ansa yana da kyau sosai. Wannan kujerun da ake ce mai royal bed ko royal chair yana da kyau sosai, domin yana nuna falon ya zama mai kyau. In baƙi ma suka zo za su samu wajen zama ba za su zauna a ƙasa ba. Domin kujera royal bed dinnan ko royal chair yana da kyau sosai a koyaushe yana da amfani ga 'ya mace domin wannan royal chair in ansa a falo zai yi kyau kuma in mutane suka so suka zo za su samu wajen zama. Ni nafi son su gado da miro da show glass kuma da kujerun ɗaki domin yana sa ɗakin ya zama mai kyau. In ba wannan kujerun ɗakin zai zama bashi da kyau kuma a idon mutane ba zai yi kyau sosai kamar da akwai kujeru ba.